Wane lokaci nake wanke kayayyaki? Eh, ina wanke kayayyakina ne da safe, da safe bayan na karya sai in tashi sai in wanke su. Wasu lokutan kuma nakan bari sai dare, sai in wanke su da safe kawai da na tashi sai in ɗauke. Wannan lokacin su na fi wanke kayayyaki na da safe ko kuma da, da dare.

Kana bin ƙa'idojin aiki dan bin ƙa'idojin aiki ya zama dole idan ba haka ba kuma a sallame ka gaba ɗaya. Ko wane aiki yana da ƙa'idarsa kuma kowane ma'aikaci dole yabi ƙa'idar aikinsa domin munananci da jar kirjarsa da ƙimarsa. Bin dokokin aiki wata ƙan ƙa'idoji ya zama dole ga kowane ma'aikaci idan yana son aikinsa da zaman lafiya.

Yaya nake jagorantar mutane? Maganar gaskiya jagoranci aiki ne mai matuƙar wahala domin jagorancin mutane duk yan da ka so da kamanta adalci, dolene se kamasa ba daidai ba. Domin mu 'yan adam muna da bambancin ra'ayi. Na kan yi jagoranci ne bisa ga yanayin mutanen da zan jagoranta. Kuma gaskiya ban ma cika so a bar ni a jagora ba saboda yanayin.

Kana iya bada barkwanci? Eh, nakan yi barkwanci lokaci zuwa lokaci, musamman ma lokacin da nake tare da abokai. Mukan ɗan yi barkwanci saboda ana dadewa ba a haɗu ba, sai a ɗan yi raha, a ɗan yi wasa da dariya kafin kowa ya kama hanyarsa zuwa wani lokacin kuma in an sake haɗuwa. Yin barkwanci yana da matuƙar ƙara shakuwa sosai.

Ya nake magana da abokan ciniki? Eh, abokan ciniki sun zama abokan rayuwa, tun da sun zama abokan huɗar kasuwanci na. Sun zama abokai na shawara wasu lokuta tun da sun zama abokan cinikayya. Yau da kullum suna zuwa, yau su zo, gobe muna huɗdan mutunci sosai da su. Sun zama ma yan uwa, mukan gaisa da iyalansu saboda cinikayyar da ta shiga tsaka.

Menene mafi mahimmanci a kasuwanci? Eh, abu mafi mahimmanci a kasuwanci shine tsarin gudanar da kasuwar, meye manufarka kuma meye burinka akan kasuwancin. Menene target ɗinka kenan, za ka fara kasuwancin har ka cimma burinka a wannan kasuwancin. Abu mafi mahimmanci shine manufa, wace irin manufa mutum yake da ita a kasuwancin.

Waɗanne apps na ke amfani da su sau da yawa. Gaskiya, mafi yawan apps da na ke amfani da su, na ɗaya akwai manhajar Twitter, sai manhajar WhatsApp, sai kuma manhajojin banki na, sai kuma Truecaller domin gaisawa da mu'amalar cinkanya dawasu mutanen aiki. Na fi amfani da waɗannan apps.

Kana karatu kafin ka kwana? Ina karatu kafin in yi kwanciya mana. Wani lokacin ma daga karatun barci ke dauke ni. Gaskiya ina yin karatu lokacin kafin in kwanta domin da safe da na tashi nakan ji shi ya zauna a kwakwalwa na kamar daman an yi, domin da na tashi na rinka tunawa. Kuma hakan na da kyau, yana taimakawa kafin mutum ya yi kwana ya rin ƙa.

Menene abin da nake tunawa daga yaro? Gaskiya abinda nafi tunawa daga yaranta na shine rayuwar makaranta. Lokacin muna ƙanana muna makaranta, rayuwar da daɗi gwanin ban sha'awa. Zamuyi wasa muje gidan abokai a gaisa abubuwa dayawa alot of memories lokacin yaranta nan Gaskiya ina kewar su, sosai sosai.

Sau nawa na ke wanke tufafi? Eh, yakan kama sau uku. In na wanke da farko na rage dauɗan, sai in ƙara wankewa. Sai in samu ruwa mai kyau wanda babu kumfa, sai na kuma wanke su sau uku kenan domin su fita fes fes. Sai na je na shanya. Sau uku ne kan wanke tufafi gaskiya, domin na ɗaya zan jiƙa su, su rage datti, na biyun wanke su sosai na uku kuma in sha.

Wane irin kyauta nake son bayarwa? Gaskiya kyautar da nake son bayarwa ya danganta gaba zan ba wa kuma ya danganta na kula me ya fi burge shi ko me ya fi bukata domin baza ka zo ka yi abin da ya burge ka shi dai burge wani ba. Nakan auna wannan domin yin kyauta idan mutum kuɗi ya fi bukata, to zan duba cewa eh kuɗi ya fi bukata shi a ba shi idan kuma wani abun nema shi a baya.

Ya kake karɓar baƙo? An ce baƙon ka annabin ka da hausa. Gaskiya baƙo aboki ne, duk wanda zai zo baƙuntawa a wajen ka ya yarda da kaine, ya yarda cewa ba zai ji kunya ba shi yasa ya zo maka baƙunta. To na kan tarbe shi cikin aminci, ya zo na samo mishi guri, ya zauna na kawo mishi ruwa ya sha, mudan tattauna sai aka samo mishi abin taɓawa ya taɓa, sai muji kuma a kan me yar.

Wane gidan abinci kake ka fi so? Gaskiya gidan abincin da na fi so shine Shug Shug Restaurant. Suna yin abinciccika masu daɗi na gargajiya kama daga kan masa, wake, alala, ƙosai, dankali, rogo irin abincin gargajiya dan duk suna yi su fura suna da mafura. Sannan in na je wani lokacin bana buƙatar ci ana za a mun package na tafi.

Ya ka ke magance koke-koke? Eh, yadda na ke magance koke-koke, wato ƙorafi kenan. Nakan tabbatar cewa ƙorafin da aka kawo mini da gaskiya ne, ko kuwa kawai shirme ne da shiriri ta, sai in auna a mataki, sai in ga wani mataki ya kamata a ɗauka, ba kawai da an kawo koke ba kawai kaɓi haka ne. A'a, nakan yi bincike na tabbatar da cewa hakan abun da aka faɗan haka ne, ko ko saɓanin haka.

Yaya kake son zama? Eh, yace nake son zama gaskiya, ya danganta a ƙasa zan zauna ko a kujera ne. Idan a ƙasa ne, na fi so na sami tabarma in shimfiɗa yadda zan miƙe kafafuwana. Idan kuma a kujera ne, nakan zauna yadda dai ba zan takurara ba. Zan zauna cikin ominci ba tare da na gaji da zaman da nake ba ko da ko zan yi awa a zaune.

Gaskiya ka fi son shinkafa, ko to gaskiya na fi son shinkafa. Na fi sonta domin idan na ci tuwo wasu lokutan nakan jin wa daga baya. Na fi son shinkafa domin ita akan iya sarrafa ta zuwa launuka-launuka sai yacce mutum ke so. Na fi son shinkafa gaskiya musamman ma ace akwai wake a ciki.

Wane 'ya'yan itace ka fi so? Gaskiya, ina fison mangwaro da tuffa sai kuma ina matiƙarsan dabino da ayaba. Gaskiya suna burge ni sosai kuma ina son su musamman ma dabino, sai tuffa, sai mangwaro, sai ayaba. Nakan haɗa da gwandan wani lokacin. Na fi son su gaskiya amma dai wanda nafi so shine dabino.

Sau nawa na ke ƙidaya kayayyaki? Eh, ya danganta da wane kalar kayayyaki ne. Idan kayan kamfani ne na wajen aiki, ana kawowa zamu ƙidaya, mu tabbatar da suwa da adadin da aka kawo. Sai kuma idan kayan sakawa na ne lokacin da aka wanke su na kan ƙidaya, sai in shirya su a cikin inda nake aje kaya, eh, na kan ƙidaya su. Kuma kayan wajen aiki mukan ƙidaya su kuma duk bayan lokacin da aka yi ciniki aka sake.

Wane launin jakar ku ta kuɗi? Eh, launin jakar kuɗi na purple ce kuma blue black dark blue ke nan. Su ne launin walat ɗina jakata kuɗi lalita ke nan, suna fi so. Sannan ina haɗawa da maroon wata lokacin. Suma ne kawai launukan jakar kuɗi na gaskiya daga baka, sai blue black sai maroon. Su ne launukan jakunkuna na.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh nakan riƙe lema lokacin ruwa idan zan fita gida sai in fita da ita domin lokacin damuna ba ka san yaushe ruwa zai sauko ba. Kwatsam babu zato babu tsammani sai da gaggari ya ɗauka an fara ruwa. Wannan yasa daga lokacin damuna yayi duk inda zanje da lema na a hannu domin gudun duka ruwa kar ruwa ya yi min sharƙaf na jiki karanai mura.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Gaskiya a duk lokacin da na ba da tallace-tallace, ba kasafai muke kaiwa target inda muke so ba. Misali, wani lokacin muna neman mutum ashirin, sai ka ga bai fi a samu mutum takwas, tara zuwa goma ba. Gaskiya ba a cika cimma manufa ba, amma ya danganta da irin ma tallar da za a bayar kuma a irin wane lokaci muke.

Menene yake sa ka yi dariya? Eh, abubuwan da suke sa ni dariya gaskiya ya danganta ai ba komai ke sa mutum dariya ba kuma suna da yawa gaskiya. Ya danganta ina, ina, idan ina wajen mutane ne ana abu mai barkwanci, to dole ka ga mutum yayi dariya. Mu haka safai dai mutum ba zai yi dariya ba kuma ya danganta da inda yake da kuma irin abun da kake a wajen.

Kuna da WiFi a gida? Bana da WiFi a gida gaskiya, sai dai wajen aiki saboda can nafi amfani da internet. Idan na dawo gida ina amfani da datan waya ne. Wajen aiki nake da router, akwai Starlink ma a wajen. Ga router, ga Starlink sannan ga datan waya. Sai wanda nake son amfani da shi. Ma insha Allah inason ma a gidan mu ya kasance ina da WiFi ɗin.

Woni irin miya ka fi so? Eh gaskiya na fi son jar miya, miyan taushe kenan, miyan jaga jaga. San nan ina son miyan kuɓewa, miyan kuɓewa na gargajiya irin ta ji kifin nan ta ji manja ga daudawa. Sai miyan jam miya, miyan taushe ne ake ce mi shi. Shi ma ya ji kifin nan ga nama ka samu shinkafan ka da wake kai miyan nan ba daɗi ba.

Kana karanta Jarida? Eh, da na karanta Jarida amma ban da yanzu saboda yanzu komai ya koma virtual. Za ka gani a social media apps. Saɓanin da sai ka sayi Jarida ka karanta, yanzu komai ya zama soft copy. She-sha, eh ina ɗan karantawa a Twitter ina following shafin BBC, CNN da sauransu. Ina karanta Jarida lokaci zuwa lokaci amma ba ko da yaushe ba. Amma ba ko da yaushe nake karanta ba.

Kana koyan wata yare? Eh, ina koyan wasu yarurruka. Yanzu haka ina kan koyan yaren French. Ina koyan yaren Arabi, duk da na iya amma ina dan kara ƙwarewa. Sannan ga Ingilishi duk da shi ma ba muza zata. Nuna bane amma na dan iya kuma ina kan yi. Ina son koyan yarurruka da yawa gaskiya saboda tafiye tafiye da mu'amala da mutane daban daban wa'inda baka sani ba. Sannan ƙwaƙwalwar mutum ma takan buɗe sosai. Musamman in aka ce ya iya yare fiye da guda ɗaya. Wannan yana taimakawa sosai da sosai.

Kana kuka lokacin yankan albasa? Tab, ni ai albasa hawaye take sani. Ina kuka sosai shi yasa ma ban cika yankawa ba saboda ƙarni ƙarnin ta ma ya riƙe maka hannu, kai ta waye da sauransu. Ga albasar, ina kuka nima gaskiya. Amma yanzu na daina yanka albasa saboda wannan abun da take saka ni. Da kam ina yanka wa amma yanzu nakan daɗe ban ci tarin su ba.

Me nake yi da yamma kafin na kwana? Eh, idan na dawo da yamma bayan nayi sallah naci abinci nakan ɗan dudduba littattafai waɗanda nake karatu a cikinsu. Sannan in na gama sai in dauko yana in duba saƙonnin chato inda ban yi reply ba na maida musu sabobannansu. Sai ina kwanta nayi addu'a, na kwanta wannan na fi gaskiya kafin yin kwana.

Kana iya duba lambar QR? Eh, ina iya lam- duba lambar QR Code. Wani lokacin ma da ita na fi amfani kawai da na shiga kamara zan yi scan in samu sauƙi. Wani lokacin kuma zan bi lambar ɗaya bayan ɗaya in duba ina sakawa. Domin yin payment ko tabbatar da ingancin wani product ɗin, ina zuwa da scanner QR code sai in ɗauka a waya na sai in duba.

Me kake yi da ragowar abinci? Gaskiya ban ma cika barin ragowar abinci ba. Idan kuma na bari nakan bayar ne ba zubarwa nake ba saboda zubarwa almubazzaranci ne akwai mabukata. Idan na ci ya mun yawa na rage sai in ne ma almajiri in bashi ya samu yaci. Idan kuma ina iya cinyewa ina cinyewa na tashi ba na barin komai wannan shi ne.

Wane irin wasa ka fi so? Maganar gaskiya, na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Sannan ina son wasan ƙibo da tseren doki. Suna matuƙar birge ni da wasan iyo a ruwa. Su min ke nan, amma ina son, ina matuƙar son ƙwallon ƙafa amma doka wa, ba wai kalla a talabijin ba. In je in shiga filin wasa, in buga a yi da ni, shi na fi so. Ba wai in kalli masu yi ba.

Yaya aka ci magance matsalolin aiki? Eh gaskiya nakan yi koƙari wajen ganin na magance matsalolin da nake fuskanta a wajen aiki domin sai na magance su ne don samun natsuwa har in yi aikina a yadda ya kamata. Farko ina tsayawa in ga menene ya fi bani matsala a wajen aiki kuma wace hanya ce mafi sauƙi da za ta taimaka min domin na bi naga na magance wannan matsalar. Sai in saisaita in lissafa se in bi ta tsarin yadda na lis. A tsarin yadda na lissafa.

Kana sanya tattaunawa don ayyuka? Eh, ina sanya tunatarwa akan wayana reminder kenan ko na ce notification domin kar na manta ban yi wani aikin da na tsara yi ba akan lokaci. Wannan yana taimakawa sosai. Yanada matuƙar mahimmanci ma sanya notification watan tattanarwa ko alarm ko reminder, yayin da kake son ka gudanar da wani abu dangane da aiki ko wani abu dangane da aikin rayuwarka ta yau da kullum.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Eh gaskiya, na fi amfani da tsintsiyan laushi, sai tsintsiyan kwa-kwa. Tsintsiyan laushi a cikin ɗaki, tsintsiyan kwa-kwa a wajen da banɗaki da tsakar gida na fi amfani da shi. Shi kuma tsintsiyan laushi a ɗaki ya fi daɗin sharewa, zai share ƙura tas baya barin komai. Na fi amfani da tsintsiyan laushi gaskiya.

Yaya kake gina dangantaka da kasuwanci? Eh, dangantaka da kasuwanci sukan zo a waje ɗaya. Shi dai kwastoma abokin cinikayya yakan zama aboki. Yanayin yadda kake ba su kulawa, kake bin faranfaran da fuskan ka yayin da suka zo cinikayya a wajenka shize ba su ƙwarin gwuiwa da nutsuwa da gamsuwar cewa wannan yana jin daɗin mu'amala da su. A wasu lokutan wasu 'yan kasuwan suna daure ma kwastomomi. Wannan yake tsoratar da kwastomomin yake fusatar da su suna ganin cewa kamar wai alfarma ake musu.

Wane irin askirim ka fi so? Eh gaskiya nafi son askirim me vanilla filabo da milk creamy ko fine apple filabo. Nafison wannan kuma nafison shi a samu shi a Blacks a roba ken nan ba a biscuit Blacks ɗinnan da ake saka shi ba. Mai sanyi, mai launin madara ko pink ko strawberry mai dandanon strawberry nafison wannan.

Yaya kake bikin ranar haihuwarka? Yadda nake bikin ranar haihuwa na shine ba wani taro nake tarawa ba gaskiya nakan yi status a social media handles ina, abokaina su gani su tayar murna. Domin kusan muna nesu da juna ne, shi ya sa bana tara taruwan mutane amma su kan taya ni murna daga nesa. Murna, su mun wishes, su mun addu'o'i. Wasu ma su kan turo min da gift wasu lokuta, wani lokacin kuma ba ma na ba da daga wa kowa. Kawai nakan zauna ne in taya kaina murna, in yi addu'a.

Wane aikin gida kake yi kullum? Aikin gidan da nake yi kullum, shine wanke wanke, wanke banɗaki, sai sharar ɗaki. Wannan su ne aikin da nake yi kullum, sai na yi kullum, sai na yi wanke wanke, sai na share ɗaki, sai na wanke banɗaki domin samun tsabta, kuma gidan yayi kyau. Kaima zaka fi jinƙa comfortable ko'ina tsabta. Babu datti, babu ƙazanta.

Eh ina zama kan gwiwa. Idan ba jimawa zan zaune ba ina fara zama kan gwiwa amma wasu lokutan ban cika yi ba saboda ƙafar ka si tayi tsami ka tashi kaji kamar ba za ka iya tafiya ba. Ina sauri haka zan ɗan zauna na minti biyu uku sai in zauna a kan gwiwowina ina sai in ɗan duka na ƴan mintuna biyu zuwa uku zuwa biyar. Amma in na je wuce haka ina zauna normal zamane yadda na saba, yau da gobe.

Kana shan madara da kayan daɗi da kayan iɗaɗi? Ina shan madara mana sosai ma. Inada ita yanzu haka, takai sachet, inajin ya kusa goma. Ina shan madara, ni ma abokin shan ta ne ma, da kuɗina nake siya. Ina da ita da yawa. Tun ba yanzu ba wani lokacin ma ita kaɗai nake sha na kwanta a matsayin dina. Wani lokacin da safe ina samun ta kusa shekuwa in zuba ta aciki da shuga in karya da ita a matsayin breakfast. Ina son madara sosai sosai.

Kana shan magani kullum? Eh, idan bana lafiya nakan sha magani kullum. Idan kuma lafiyata na lau, me zai sa na sha magani? Ke nan drug abuse ke nan? A'a. In bana lafiya, an auna ni a asibiti an bani magani nakan sha. Idan kuma lafiyata na ƙalau, bana shan magani saboda drug abuse ke nan. Idan jikina ya saba duk randa ban sha ba, ba zan iya yin wani abin da nake yi ba a cikin ayyukana na yau da kullum sha sha. Wannan hudukan kuma kowa ya kamata yayi ta. In har mutum lafiyarsa lau bai kamata yasha magani ba. Idan kuma baka lafiya shan magani ya zama wajibi a gareka domin samun lafiyarka da kwanciyar hankali.

Kana son abinci mai yaji? Eh da ina cin abinci mai yaji amma yanzu bana so gaskiya saboda ina fama da ulcer da typhoid su kuma basa son yaji. Shiyasa na guje shi ko shan da da ina ci ɗin ba wani dayawa nake so ba saboda yana cutarwa shan yaji dayawa. Domin samun lafiyar mutum shan abu mai yaji sosai ma matsala ne ga lafiyar mutum. Saboda da haka na guje shi, yanzu bana ma cin yaji sosai, na ma daina shan shi gaba daya sai a hankali kaɗan kaɗan in ta kama.

Wane biki kafi so? Eh, bikin da na fi so shine bikin ƙaramar sallah, bikin idin ƙaramar sallah, sai na biyu mai mamashi bikin irin babbar sallah wanda ake yi duk shekara kenan, sai biki na uku bikin dauran aure na dangi ko na abokai ko na ƴan uwa, sai kuma bikin suna idan an haifi ɗa. Amma bikin da na fi so shine bikin idin ƙaramar sallah da babba. Waɗannan su ne a musulunce a al'adance wanda muke yi, na fi son su gaskiya waɗannan biyu, bikin irin ƙaramar sallah da kuma bikin idrin babbar sallah.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Yadda nake koyan sabuwar fasaha shine na kan je manhajar wannan sabuwar fasaha, na kalli tutorial bidiyo da su ka ɗora, sai in zo in yi practical. Ina practicing, ina kalla ina practicing har ya zama na kware yadda zan iya amfani da wannan sabuwar fasahar ba tare da matsala ba. Kuma wannan zai taimaka ma duk wani ɗalibi ko ma'aikaci mai ma'amala da sababbin abubuwan fasaha. Duk lokacin da sabuwar fasaha ta zo, mutum ya yi ƙoƙarin koyan yadda ake amfani da ita domin guje wa kuskure ba kawai a fada ma abu kai tsaye ba. Wannan zai taimaka sosai kuma mutum zai zama professional a kan abun ba kawai a rinƙayin abu daka ba.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Eh, yadda nake tabbatar da ingancin aiki, ya danganta aikin ni na yi shi ko bayarwa nayi aka yi. Idan ni na yi, zan tsaya tsayin daka in tabbatar da cewa ko ni aka ba wa alƙalanci. Na tabbatar da cewa zan tabbatar da aikin nan ya yi daidai. Amma idan wani na kan duba ne, in ga ni me zan iya yi a kan aikin. Idan ya yi fiye da nawa ingancin ya yi. Idan ya yi daidai da nawa ma ya yi. Amma idan har yai ƙasa da wanda ni zan iya, to aikin bai da inganci. Haka nake tabbatar da ingancin aiki.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Eh da safe mutum yafi kuzari man, domin lokacin ne jinin jikin shi yake harba wa da ƙarfi. Da yamma kuma commitment sun ragu, aikuna ke nan, mu'amalu sun ragu. Mutum yana zaune waje ɗaya, jikin shi zai sanyi, jinin shi zai daina gudu yadda ya kamata. Amma da safe ka tashi da fresh energy da ƙarfin ka, mutum yana jin kansa kamar doki, zai iya gudu daga nan har, illah masha Allah gaskiya. Da safe mutum yafi kuzari, ni ma na fi kuzari da safe. Da ƙarfi-ƙarfi na kamar irin yanzu ke nan, jina nake zan iya yin komai. Amma lokacin dare na sanyi man bana, nakan jima kamar bana lafiya wasu lokuta.

Wane irin kiɗa kake son ji? Eh, kiɗan da na fi son ji shine kiɗan bass, sai classic sound. Na fi son su gaskiya. Imba su ba duk wani kiɗa sai ka ji shi. Ya ma zan ce ne, babu daɗi ya takura yaruɗa kunne. Amma kiɗan bass da classic, sai kuma kiɗan rap ma ina son shi. Ina jin kiɗan rap sosai da classic da bass. Waɗannan ukun su ne best wanda na fi ji, wanda na fi so kuma ina da su a waya.

Ina kake tofa miyo? Eh, ina tofa miyo a kwata ne, yawanci bana bakin. Ban cika tofarwa a kan hanya ba sabanin yadda za ka ga wasu na yi, sun tofar a jikin bango a kan hanya. Wasu zaka ka ga duk inda suka samu can suke tofarwa. Ni ina tofarwa ne a kwata ko a banɗaki ko a wajen shara. Ko in samu leda ko in samu dustbin a gefe na in tofar domin kar in tofar inda wani zai taɓa ko ya gani jikin shi ya tashi. Kuma haka ya kamata kowane ɗan ƙasa. Haka ya kamata kowane ɗan gari ya riƙe yi domin tsaftace muhalli sabanin yace wasu ke shito fara a ko ina.

Kana riƙe riga a aljihunka? Eh, wasu lokutan na kan riƙe aljihu amma wasu lokutan kuma a hannu nake riƙewa. Domin wani lokacin na saida rigar aljihu na kan takura, aljihun yayi girma babu daɗin tafiya. Amma ba kodaya shi ma da rigan ba ta da girma na kan riƙe ta a cikin aljihu. Na saka a cikin aljihu idan kuma babba ce a hannu nake riƙe wa.

Wane kayan marmari ka fi so? Na fi son kayan marmari irin su apple, tufa, banana, ayaba, su lemu, su gwaiba, su gwanda, su karas, su alma, su gasunan da yawa, mangwaro, kankana wata milin gina. Na son kayan marmari sosai da sosai. Kayan suna da daɗin ci, suna ƙara lafiya, su basa ɓata ciki.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, nakan gabatar da rahoto, ko da ni na tattara wannan rahoton, ko ba ni na tattara ba. Zan iya gabatarwa a ko ina, a kowane lokaci kuma a koda yaushe. Domin nakan ji daɗin yadda zan yi ma mutane bayani, in gabatar, yadda za su fahimta, kuma su gane wane saƙo ake so a faɗa masu. Wannan yana bani ƙwarin gwiwa sosai, na iya gabatar da abu a gaban al'umma, walau a bayyane ko a face-less, bayan fage kenan a rediyo, zan iya ko wanne daga cikin.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina samun folder ne sai in saka files ɗin wajen aiki daga ciki sai in samu drawer wardrobe kenan sai in saka aciki. Wannan wardrobe ɗin iya files na wajen aiki nake sawa document kenan domin guje wa matsala ko da wani lokacin ana buƙata da na dawo wajen zangansu ba sai na sha wahala ba.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh wannan ka'ida ce kaze daidai lokacin da aka buƙata. Ana tsarawa takwas da rabi to mutum zai tashi irin a ranan takwas daidai ko bakwai da rabi nayi wanka, ya shirya, yaci abinci, ya hau abin hawa idan haya ne ko mota da wani isar daidai lokacin da ake bukata. Ba a so mutum ya wuce wannan ka'ida se dai idan da larura. Amma in dai lafiya lafiya kowane ma'aikaci ana buƙatar ya je ofishi karfe takwas da rabi zuwa tara aiki zai fara gudana a tashi karfe biyar. Nine to five job kenan ake kira. Zai fara karfe tara a tashi karfe biyar. Wannan ka'ida ce kuma dole kowane ma'aikaci ya bi ta. Ina zuwa kallon lokaci bana saba ka'ida ne.

Nawa takalma kake da su? Eh, takalman da nake da su za su kai ƙafa shidda. Daya na banɗaki, daya na fita ɗan tsakar gida sai kuma sauran huɗun kowacce uku da su nake fita wajen aiki, unguwa, taro da sauran wajajen mu'amala. Iya sune takalman da nake da amma ina son ƙarawa kwanan nan saboda waɗansu sun shuka. In samu ƙara ko dabba biyar ko da ƙafa daya zuwa biyu zuwa abin da ya samu.

Yaya kuke sadarwa a wajen aiki? Eh, duka wajen aikinmu muna da rediyo telefon saboda gudun matsalar netuwak. Sannan muna da channel na communicating iya ma'aikata domin idan akwai irin emergency meeting waɗanda suke online za su gani sannan za a kira biya rediyo telefon. Suma wannan ita ce gaggawa dole ma kowa sai ya ji wannan kiran ne saboda ita ba a samun matsalar saba ko netuwak. Rediyo telefon kenan wannan yana taimakawa wajen isar da saƙo cikin gaggawa ba tare da an samu akasi ko matsalar wani abu ba. Kuma kowane ma'aikaci yakan samu saƙon a lokacin da ake buƙatar sa da ya sani.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da Google Drive cloud space domin ajiye wasu file document hotuna da abubuwan da nake so a ciki, sai in yi backup dinsu ko na canja wa zan iya dawo da su. Wannan yana taimakawa kuma yana samar da sauƙi. Ba sai ka je M card ba ko flash su wanda suna iya yin disappear su lalace su ki yi aiki. Amma Google cloud space kuwa na yanar gizo idan har email ɗinka na nan da password ko bayan shekara nawa ka dawo ka yi login, za ka je ka tarar da bayananka a yadda suke da ingancinsu ba tare da size ko kyansu sun taɓu ba. Kuma yana da amfani. Mutane masu rinƙa amfani da asirin yanar gizo domin ta fi tsaro ta fi daɗi in har ka san yadda ake amfani da ita. Kuma ba za ka fi samun natsuwa da kwanciyar hankali yayin amfani da ita ba.

Wani yanayin ɗaki kafi so? Eh gaskiya na fi son ɗaki shiru da ɗumi kamar yanzu inda nake ciki ba hayaniya, kai kaɗai cikin natsuwa, mai ci da kwanciyar hankali duk zaka ma amalan ka hankalin ka kwance cikin walwala. Bana son ɗaki mai mutane da yawa kuma mai hayaniya. Na fi son zauna ɗaki wani lokacin ni kaɗai comfortable zanfi jin daɗin yi ma malamana da ma ayyukana a yadda ya dace. Ma ɗaki in muka wuce ni daya baya daɗin zama wasu lokutan idan har ba fira zamuyi amma in dei aiki zamuyi Nafi son in zauna ni kaɗai, na fi jin daɗi, na fi samun confidence, na fi samun emotion yin aiki na a yadda ya dace.

Eh ina jin tsoron ƙwari mana, saboda akwai masu cutarwa koma ba masu cutarwa ba. Ai ƙwari ba jin su mabani ji sun su daban. Kaga dole mutum ya ji tsoron su saboda kar su zo su sa mishi abin da zai lahantar da shi ya mishi illa a cikin jiki ko akan fata. Kusan duk ƙwari ma suna da poisonous abu atattare da su na kariya daga kan su so. Ƙwaron yana iya jin tsoro kai ba cutar da shi za ka yi ba shi kuma ya cutar da kai. Ka ga jin tsoron ƙwaro ya zama dole. Ina jin tsoron ƙwari mana amma ba sosai ba. Amma ina ji shi kawai ma ina ji ne saboda kar ya cutar da ni. Domin lafiya na kwanciyar hankalina da na zuwana, ba ma na mu'amala da ƙwari saboda tsaro da tsoro. Ba na tsoro ba kuma.

Kana raba ayyuka da ga wasu? Eh, ina raba ayyukana ga abokan aiki. Idan na samu opportunity da suka fi ɗaya zuwa biyu, nakan ba wani abokina domin tabbatar da zumunci da jin daɗi. Ko kuma idan na samu client ya ba ni aikin da ni kaɗai ba zan iya yin shi a kan lokaci ba, muna forming team da abokaina sai mu rarraba wanne ya yi son ɓangaren ne in yi wani ɓangaren domin mu samu natsuwa, yi cikin natsuwa ba tare da yin gaggawa ba. Kuma domin aikin ya yi kyau. Idan kowane ya gama nashi sai mu zo muyi linking ɗinsu gaba ɗaya mu ba wa client aikinshi kuma yana farin ciki yana marhabba. Ina yin wannan gaskiya. Ina raba ayyuka ga abokaina domin wani lokacin ayyukan ma su na amn yawa. Dole na ƙe rabawa.

Kana amfani da mataimakin murya? A'a, ba na amfani da mataimakin murya ne yake magana na a ko ina, a kowane waje. Bana sa wani a matsayin mataimaki ko kariya. Nafiso a ji magana na yadda yake. Bama na tura wakili ko wani domin i sarda wani saƙon da ni na faɗa. Kuma ina faɗa ne da kaina. In bana nan, sai dai a jira na dawo idan ina nan kuma zan je da kaina in faɗa. Bana amfani da wani mataimaki domin kar yazo ya ɓata ma'amala na da wasu ko ya faɗi abin da bani na faɗa ba. Ya faɗa sonranshi shi. Yasa bana amfani da mataimaki kuma ina yi ne da kaina.

Kana da fanka a rufin ɗaki? Eh, a can ɗakin da nake zaune a farko ina da fanka amma a nan inda na dawo babu fanka. Kasantowar yanzu muna a lokacin sanyi ban saka ba amma zuwa lokacin zafi ma dole ya zama wajibi a gare ni in nema. Domin ɗakin ya zama comfortable yai daɗin zama lokacin zafi kenan. Akwai fanka a rufin awancan dayan ɗakin amma a nan babu saboda nan ban zama da dawowa ba amma can akwai, can akwai ta.

Nawa madubi kuke da su a gida? Eh gaskiya ne, a nan inda nake babu madubi. Kasuntawar babu mata a inda nake. Madubi ai na mata ne ba maza ba. Su ke kwalliya. Nan babu madubi. In zan saka hula ne nake duba fuska na, shima da waya nake yi saboda na fima jin daɗin yin komai da waya na. Amma nan babu madubi. Ma'an san gida inda muke da family akwai madubi za su kai biyar ko shidda nake tunanin. Akwai manya akwai mini ƙanana wanda zaka riƙe a hannunka jiya ne.